Ina shan gorar ruwa alal akal da guda uku a kullum rana, daga safiya zuwa wuni zuwa dare. Saboda ni mutum ne ma abocin shan ruwa sosai domin ƙarin lafiya.

Muna amfani da ruwan rijiya. Mukanyi amfani da ruwan rijiya a wasu lokuta in babu ruwan fanfo ko kuma babu ruwan sama sai mu yi amfani da rijiya domin wanke wanke, domin wanka da sauran su.

Na fi son lamba uku. Lamba ukku shine matsakaitin gudu. A wannan number nafi son fankana ya kasance a kunne.

Na fi son gidan abinci da zan zauna in ci abinci a wajen cikin natsuwa, ba tare da hayaniya ba, ba kuma tare da hantara ko kuma rashin, rashin ɗa'a ba.

Na fi son yanayin sanyi. Bana son yanayin zafi. Yanayin zafi yakan takura min jiki amma ka ga yanayin sanyi nakan ji daɗinsa.